Eh to gaskiya na kan ci abinci kala kala da safe. Kaman a ranar Monday da Juma'a, Litinin da Juma'a na kan ci ti da biredi da kwai. Sannan kuma ranan Talata na kan ci taliya da wake. Sai kuma ranan Laraba doya da kwai. Ranan Alhamis kuma sai na kara cin taliya. Sati da Lahadi shi kuma na kan ci duk abinda ya zo ta nazabin na ci koko da ƙosai ko kuma na ci wato aishin alale da kamu.